Eh, a gaskiya na fi son bus, bana son amfani da taxi. Sobada taxi yana da matsi da yawa. Hakan, ya ka tarakurama mutani ba kadan ba, ya za'a yi. Bana son amfani da bus. Duk lokaci da nake so na je wani wuri na fi son na yi amfani da taxi sobada, daga kai maybe, za ka iya hawa daga kai sai iyalinka.

Gaskiya a mafi yawan lokuta, sau ɗaya na ke kallon madubi a rana, da safe kenan kafin na tafi wajen aiki. Ayi mata ne aka bar musu kallon madubi, namiji kam ba'a san shi da wani lokacin da zai zauna kallon madubi ba. Ba yi da wani fa'ida ba shi da amfani zama kallon madubi.